Eh tabbas ina durkusa a kan gwiwana sosai ko wajen sallah ko wajen haka in za kaɗan yi aiki ka ɗan dannna gwiwoyin kaɗan tsaya a kai ka ɗan rage wani abun da za ka yi amfani. Tabbas wannan kamar dabi'a ta ce dan duk inda zan zauna nakan zauna a kan gwiwoyi na. Shiyasa dai za ka ga akwai wasu taba taba baƙaƙe saboda yawanci ko zaman sallah ko kuma wannan durkusan kaɗaya kaɗan zura kanka ka ɗaga ka ga wani abun da za ka ɗauka wanda ba za ka iya miƙewa ba to nakan durkusa a kan giwata domin in yi wannan abu.

A ni bahago ne, na fi amfani da hannun hagu. Duk ƙarfi na yana kan hannun hagu. Ko abinci zanci da cokali, da hagu nake ci. Ko rubutu zan yi, da hagu nake yi. Kai duk wani abu da zanyi wanda yake riƙe da ƙarfi, ko sukundi reba, ko sufana, ko wani abu mai nauyi da zan ɗauka, to duk da hannun hagu nake yi. Saboda haka ciki da waje bahago ne ni. Ƙarfi na duk yana ɓangaren hagu. Inkaga nasa dama to ba bi yadda zanyi, don ko abinci zanci bana iya riƙewa da hannun dama. Saboda hannun rawa yake, to duk abinda zanyi da hannun haguna nake yi. Ni bahago ne, cikakken bahago.

Ya kan je zunzuma. Na fi son in zauna sosai in ɗan tanƙwashe ƙafafuwana, in zauna. Idan na tanƙwashe ƙafafuwan, in zauna a kan mazaunana. Na fi son irin wannan ko kuma in ɗan jingina a jikin bango in miƙar da ƙafafuwana. Sau gaskiya sune zaman ko kuman in ɗaura ƙafa ta ɗaya ta miƙe ɗaya kuma na tankwashe tana ɗora a kan, a kan wannan sannan injin gina da bango. Amma yawancin zaman dai da na fi daɗi, na fi son in miƙe ƙafafuwana, injin gina da bango in zauna. Amma wani zubin kuma ina tanƙwashe ƙafafuwan idan na zo zaman.

A'a, indai kayan sawa ne duk ranar Asabar na ke wanke su don na haɗa da kayan makarantar yara da wani ranar Lahadi kuma sai inyi guga. Kuma kayayyaki ne na yau da kullun su kuma kullum na ke wanke su. Irin su inner part dina, ina wanke su kwana biyu haka duk bayan kwana biyu idan na sa yau guda daya na sa gobe. Gobe kuma zan ƙara, zan ƙara wannan, zan wanke su kuma sai in ƙara maimaita su. Toh hakan nake kowanne dai inner part dina ina sa shi kwana biyu sai in cire sai in sa wani. Toh idan ya kai wannan sai na ajije wani zubin kuma in na ga ba su taru da yawa ba sai in bari sai ƙarshen sati sai in lura su gaba dan in amfani da su.

Ya ina kallon inuwa ta wani zubin ma har wasa nake yi da ɗan hannuna idan na ɗan dudana shi, na ɗan mai, na ɗan lanƙwasa shi haka. Sai in dinga yi wa yara wasa sai ya zama kamar irin, irin yanayin kan agwagwa haka tana buɗe bakinta tana wannan to sosai ina son kallon inuwa ta saboda abin yana bani dariya. Nakan ɗanyi wasu salo haka sai in juya in ga yaya take inuwattawa to wani zubin in sheƙewa da dariya. Kuma kamar dai yadda nake yi wa yara wannan abun da inuwa ta sai kaga yara suna ta dariya sosai.

Eh tabbas ina ba da shawara a aiki. Wanda ma idan ya zamanto cewa ɓangare na ne, na wannan ɗina ne, na fi ilimi da kuma wayewa da sanin aikin. To akan tambaya ta, "Yaya shawarar za ta kasance in ce ga inda za a yi, ga inda za a yi?" Kuma Alhamdulillah, ana amfani da shawarar da na bayar saboda an san ina da ilimi akan wannan abun. To, da wuya dai a yi wani abu a wurin da nake ko kuma inda ake ba a tambayi shawarata ba saboda ina da ilimi a wannan ɓangaren. Toh in kuma banida ilimi sukan tafi wani gurin, su nemo shawara. Amma in dai ɓangare na ne, to tabbas sukan zuwa su tambaye ni shawara kafin za a yanke hukunci ko kuma a fara aikinsu an tambayi shawarata.

Ah, daɗi sosai, daɗi sosai. Lokacin da za a wata ya a rarraba, yana jin daɗin wannan lokacin. Saboda lokacin da zaka rarraba duk wasu bukatun ka da suka jira, kana jiran wannan albashi yazo ka biya su. To ina farin ciki da ranar biyan albashi. Saboda ranar ce duk wasu bukatun ka da suka jima ma ka ɗan kwanakin nan wata da ka yi kafin ɗaukan lokacin albashi, yana damun ka, duk zaka sauke su ka biya wasu kuma ba wasu basusuka da ka ɗiba.

Na koda hannuna, sai in samu na ɗayan da zamu maka, baka shi sai ka ji ya ce tas. To haka muke tafa tafa. Kuma idan na ga yarana suna wasa, ka dinga irin wani Hausa na tafa tafa, na al'adar Hausa wanda muke yinsa. Wanda shi zai miƙa da hannun haka sai kai kuma ka dinga bugawa, kana yin tafa tafa da shi.

Ai ina wanke tufafi a kullum sau biyu haka, sannan kuma idan janar ne wannan na cikin ƙanana kenan su sun gile ti da gajeran wando. Duk bayan kwana biyu nake wanke su ko kwana huɗu in kuma yawancin tufafina ne gaba ɗaya, su duk ranar Asabar su kuma a sati nake haɗawa da kayan makaranta da kuma kayan famili in wanke su gaba ɗaya. An yi wankin satin kenan sai wani kuma satin.

A'a nakan rubuta takarda in nema yawanci kuma lokacin da na fi nema lokacin watan azumi idan ya zo kamar yanzu saboda ka zauna ka yi azumi a gida ba tare da ka na fita aiki ba saboda ka samu damar da za ka yi ibada sosai. Wannan shine lokacin dana fi nema da yawancin nema hoto. Rubuta takarda kamar shaura ya kai rin wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi sai in nema. Nanda wata ɗaya da rabi zan tafi hutun wata ɗaya, to haka nake.

Mu ainihin kullum kasuwa muke zuwa saboda idan kace ita kasuwancin babu wata rana da za ka iya hutawa. Yawwa indai ranarda ka gama ana ɗan zama ba a fita da wuri ba. Ita ce ranar Asabar ko Lahadi suma saboda banki baya aiki. Amma kowace rana kasuwa muke zuwa baruwanmu saboda mu ba banki bane ba a karkashin gwamnati kasuwanci muke so saboda haka kullum muna tafe muna zuwa kasuwa ne ma.

Tabbas. Ko yanzu ma da nake wannan, wannan voice din, lazimi ne addu'a ce charbi ne a hannuna, ina addu'a. Sannan kullum yaumin muna nafulfulin dare domin neman yardar Allah da kuma neman buƙatun mu na duniya. To gaskiya addu'a ne kamar ta zame min jiki, ban yi wasa da ita. Duk sanda na motsa ko wani abu zan kira yi Ubangiji na Allah da ya wassare mun ko kuma ya buɗa mun ko ya mun jagora a dukkan lamurana. To ban wasa da addu'a, kullu yaumin ko ince duk wasu awanni ko wasu awanni ina yin addu'a ko kuma ince duk sallah. Sannan ban wuce minti goma, sha biyar, minti ashirin in na zauna sai na yi wannan addu'ar. Saboda koyaushe muna neman Allah ya datar mu.

A da farko ina tafiya in yi alwala, in yi sallah. Na ƙara na fiya biyu sannan kuma ina karanta la ila ha illa anta subha naka in yi kuntuna mina zalumin ko in karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai in samu guri kuma mai sanyi me iska sai in zauna. To in sha Allahu daga wannan lokacin kuma duk wata damuwa za ta yaye mun. Ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zaune ban kuma son in shiga cikin mutane nakan keɓance kaina kuma in samu wuri mai ɗan iska, mai ƙanshi, yadda iska, mai ɗan daɗi, mai ɗanɗano tana tahowa sai in zauna. Inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To in sha Allahu duk wata damuwa ta ke damuna za ta yaye.

Eh, akwai kayayyaki da dama da muke amfani da su ne. Mukanyi amfani da kwamfuta, firinta, keyboard da sauransu a na ofis kenan. A kuma ɓangaren can inda ake aiki ana amfani da motoci na ɗauko yashi da na ɗauko bulo da waye. Duk haka za ka yi ta gani anyi na amfani da wadannan. Akai kayayyaki su tebur, su waye, ga kwamfutoci da ake amfani da su da firintoci da ake fitar da document da kuma abubuwa da dama dai da mukan amfani da su a wajen harkokin aikin.

Katik koyan kwana goma ko sati ɗaya na kan zuwa in aske shi tunda mu ga yawanci gashin mu irin na ƴan Afirka ne to bashi da tsayi bashi da wannan za gan shi a ɗan tuddun kula haka yake. To saboda haka ba wani tsayi ne da shi ba sai dai duk sati na kan zuwa a yi mun aske a aske shi kuma ina da sanko in aka aske shi sai a wanke kan sa kuma a sashafa masa ma'aika shikenan abin da nake tunda mu gashin mu ba tsayi ne da shi ba kamar na raguwar kabiloli haka irin su Laraba da Turawa.

Kwarai, kuwa ai idan na saka yarana a gaba ina musu barkwanci zata za kai ma irin ɗan barkwancin nan ne. Kuma ina son yin barkwanci saboda idan ka zauna da mutum ka faranta mai rai shi ma za ka samu lada. To gaskiya ban yin wasa a cikin barkwanci duk inda na tashi ina faran faran da mutane muyi barkwancin mu, muyi wasa da dariya, a sha dariya, in ba da labari na dariya. Amma kamar ma 'ya'yana in ta ba su labarin abin dariya, in tai musu irin abin da zai yi na barkwanci wanda za su yi dariya saboda su samu farin ciki a kansu.

Ina son gadaki, ya samu katifa da gado, lafiyayye da farin kaya sannan kuma da fenti mai haske. Yauwa ya sha labulaye masu kala daban daban amma irin masu haske haka to ina son gadaki. Sannan ko yaushe ina son gadaki a cikin haske. Ban son gadaki a cikin duhu. Nafi son inganshe fes haske. Irin fentin da aka maimai haske shi ma ya kan haskaka wa ga gado da katifarshi da kuma mayafin gadan ya zama fari. To ina son wannan abun a ɗaki.

A, ta hanyar yanzu dai yake da an ci gaba yawanci an daina amfani da alƙalami. Yanzu yawanci duk da fensir da biro ake amfani. Yanzu alƙalami yashi ya wuce tarihi tun yanzu idan ba rubutu za ka yi na Kur'ani ba ko rubutu haka na sha za ka rubuta wata aya ka wanke ka sha ko wasu ɗan abu da kake nema nasari, to shi ne za ka yi amfani da alƙalami ka rubuta alloh. Ma yawanci duk yanzu rubutu ake yi da fensir da wannan tuƙa, ganyen zogale zamu ka amfani da fensir ko biro.

Kama dai duk abin da kake ganin koke-koke da ake kama ba zai wuce kuɗi ba kuma ba zai wuce wata buƙata ta kuɗi ba. To duk inda aka kawo min wani koke-koke nakan duba wane irin abu zan iya yi, kuɗin zan bayar ko kuma abin da ake buƙata zan bayar. To haka ne nakan magance duk wansu koke-koke da aka kawo min su.

Da gaskiya yarena na Hausa sai kuma yaren Turanci. Damar yaren da muke ta koya ke nan yaren Turancin shi kuma alamda Dala mun iya shi daidai gwargwado. To ina so dai in fara koyan yaren Larabci shine nake so in ɗan koya shi ma ya zame mun da shi da yaren Russia. Wa'yannan su ne yaren da na fi so in koya da a yanzu amma ban fara ba, zan dai fara.